Hmm kyautan dai da nake son na ba da shi ne kyautan kujerar maka. Wa mamanmu, don gaskiya, tana da buƙatar son zuwa hajji. Kuma wannan ba ƙaramin abun farin ciki ba ne, zai sa ta farin ciki sosai. Na san wannan abun yana daga cikin abubuwan da take ta sa a rai. To, kawai kyautan nan, kyautan nan dai gaskiya shine main kyautan da yake cikin raina. Tun bayan shi kuma akwai yayata. Ina son mata kyautan gida. In tana da buƙata saboda tana da 'ya'ya kuma ba ta da miji. Mijinta ya rasu. Idan na ba ta wannan kyautan ba ƙaramin taimaka mata zai ba. Saboda yanzu haka suna gidan haya. Amma idan na ba ta kyautan gida zai taimaka mata sosai saboda sun samu muhalli. Kuma kyautan muhalli a rayuwana yana daga cikin kyauta, kyauta mafi muhimmanci, kyauta mai amfani, kyautan da kowa yana yawan alfahari da shi. Shi da hajji. Kyautan nan na kujerar hajji shima gaskiya. Kowanne musulmi yana ta buƙata irin wannan kyauta. Sai dai kyautan gida na ma wannan kowane ɗan adam ama yana da buƙatar wannan kyauta. Sai akwai kyauta na uku shima yayata zan ƙara ba wa idan, idan ma kyautan gida ne kawai dai. Saboda ta ji daɗi ta samu ƙara fama farin ciki. Kyauta guda biyar, biyar su ne da nake son naga an yi. To na huɗu shine akwai yara irin a layinmu haka sun ɗan iya ƙwallo. Ina son in yi masa kyautan takalmin ƙwallo. Don kusan gabaɗayan su yaran gaskiya suna ƙoƙari sosai. Suna mai da hankali kuma. Ba irin yaran nan bane da basu sa a ciki. To maida hankalin shi ne ya sa za masa kyauta. Kyautan takalma na ƙwallo. Akwai wasu ma da ina tunanin a cikinsu in ba masu takalman ƙwallo ma zan iya yi masa kyautan kayan ƙwallo. Saboda shi ma zai taimaka wa rayuwarsu. Saboda duk wani ɗan ƙwallo kyautan da ya fi so. Mafificin kyauta da yake son ka mai wanda zai sa shi farin ciki a cikin kyauta. Ka ba shi takalmin ƙwallo ko kuma ka sayan mai ƙwallo ko ka sayan mai rigar ƙwallo. Idan ka mai wannan kyautuka, idan ka mai wannan kyautuka suna daga cikin abubuwan da har ya mutu ba zai taɓa manta da wannan kyauta ba. Zai na alfahari da wannan kyauta. Zai na farin ciki da wannan kyauta saboda zai ce, ai akwai lokacin da wani ya taɓa taimaka masa da kyauta. Wani ya ba shi riga kyauta. Wani ya ba shi ƙwallo kyauta. Wani ya ba shi takalmi kyauta. To irin wannan kyautan gaskiya suna daga cikin abun da ɗan ƙwallo yake da buƙata. So shi yasa nake son ƴan yaran da suke wajen in masu irin wannan kyautan saboda na san wannan kyautan zai sa su farin ciki, zai sa su annashuwa sosai. Sai kyauta na biyar da nake son na yi kyautan mota. Wadda nake son zan ba ma yayana. Tun yanzu mashin garai. Idan ya samu mota kuma zai ƙara rage wasu abubuwa. Saboda kyautan motar zai sa shi zai na tafiya a hankalin shugaban ji. Babu rana, babu gani. Amma yanzu a mashin ne ba wani zaki ba ne. Amma idan aka samu mota da aka kyautar motar zai ƙara taimakawa. Zai sa su ƙara saurin zuwa wajen aiki da wasu abubuwa. To kyautan mota gaskiya yana daga cikin kyauta da nake son na yi. Saboda yana daga cikin manyan kyaututtuka masu muhimmanci, masu amfani da gaskiya nake son na yi. A cikin kyaututtukan ti gaba ɗaya wanda na fi yawan mai da hankali aka yi kujerar hajji da kyautan gidan nan na farko da na biyu. Tun wannan kyaututtuka sunfi kowanne amfani saboda wannan za su taimaka mara yawan mutane za su taimaka ma fitan mutum. Wannan kyautan gaskiya su ne mafi amfani. Wa'inda su na sa a gaba sosai. Kuma in Allah ya yadda wa'innan kyautan su zan yi in Allah ya yadda. Saboda wannan kyautan gaskiya masu muhimmanci ne, masu amfani.

Kai, a'a gaskiya na fi son in zauna a cikin birni saboda zama a birni ya fi saka ka zama wayayye, ka zama mutum mai hankali, ka zama mutum na tsatste. Kuma shi birni waje ne inda za ka samu mutane masu hankali, masu natsuwa. Ba za kana yin abu kamar dabba ko ma'ugaci. Duk da dai masu zama a ƙauyen bance dabbobi bane ko wani abu. Amma gaskiya zama a birni ya fi zama a ƙauye. Kuma ina son in zauna a birni saboda a birni na tashi, a birni na yi karatu, a birni na yi ban. Shi matsalolin ƙauye idan kana ƙauye ba za ka samu kai ka karatu ko da wasu abubuwa. Za ka zo ka zama jahili amma idan ka zama ɗan birni, za ka ga ko ɗan kaɗan ne ko da ba ka yi makaranta ba ka san wasu abubuwa. Kuma gaskiya birni ma ba za ka haɗa shi da ƙauye ba saboda birni akwai cigaba sosai. Makarantu, kamfanoni, wajajen shaƙatawa, komi da komi duka yana birni baya ƙauye. To ka ga wannan abubuwan masu na da muhimman muhimmanci a birni. Shi kuma ƙauye gona ne kawai saboda mutanen karkara gaskiya abin da suka fi yawan dogara da shi ke nan noma. Noman nan shine amma idan kana birni duk irin noman nan ba za ka yi sa ba saboda kullum za ka je makaranta. In ba ka je makaranta ba, za a tura ka Islamiyya. Daga Islamiyya za ka je gurin aiki. Ba labarin gona a birni. A birni indai har ka ba, ba, ba dama a yi labarin gona ba. Kauyawa ne kawai ake labarin gona da su. Matsalolin ƙauye ke nan. Kuma daɗin birni, hankalin ku akwance, ga tsaro saboda akwai wuta, akwai abubuwan cigaba amma ƙauye babu wuta. Wanne zai iya kawo muku hari ako yaushe irin wannan abun ma yana sa wa ka fi son zama a cikin birni. Irin wannan abubuwan na cigaba saboda ƙauye ba wani cigaba sosai yanda ake so. Shi kuma cigaban birni gaskiya sosai ne. Sosai, sosai akwai cigaba a birni. Nan cigaban birni ma ba za ka haɗa shi da na ƙauye ba. Shi yasa kowa zai ce ma ya fi son ya zauna a birni kamar ni. Gaskiya ni na fi son na zauna a birni akan ƙauye. Ba wai na ji abok birnin bane saboda anan na girma. A'a, saboda abubuwan da suke birni sun fi na ƙauye. Ba ma abin da za a haɗa bane kawai saboda birni ya ma ƙauye nisa ne. Irin nisan kamar ƙasa da sama ne. To irin nisan da ƙauye da birni ya yi ma ƙauye kenan. Kuma kowa yana son ya zauna a birni. Mutumin ƙauye ma yana son ya shigo birni. To ba mutumin birnin da zai ce maka yana son ya je ya zauna a ƙauye. Ni ban taɓa jan ma wani ya faɗi irin wannan labarin ba. Kowane mutumin birni yana son ya zauna a birni. Amma su mutanen ƙauye wasu ma babban burin su, babban burin wasu su ji labarin za a tafi birni. Kuma idan ɗan birni ya zo ƙauye, za ka ga ya zama abin kallo. Za a ganshi da bad face. Amma idan ka ga ɗan ƙauye ma a birni ba wani abin da za a tsaya ana kallo bane. Amma idan kai ɗan birni ka je ƙauye to ba ƙaramin kallon ka za a ja ana yi ba saboda za a ce wannan waye? Ai ɗan birni ne. Idan suka ga ɗan birni kamar sun ga wani babban mutum. To ka ga wannan ma yana son, yana son, yana sa mutane su zo su zauna a birni. Kuma shi zaman birni yana da wani abu ne. Indai kai ɗan birni ne za ka gan ka awayi. Koyaya ka iya magana, ka iya shiga nakamala, ka iya wasu ƴan abubuwa da ya biyu haka. To daɗin zama a birni kenan. Amma zama a ƙauye dai zai hana ka abubuwa da yawa. Kuma shi birni za ka samu, za ka samu nishaɗi da kwanciyar hankali sosai. Birni gaskiya akwai daɗi. Birni nan ne wajen da mutane suka fi yawan son zama. Ni ma na zaɓa birni akan ƙauye.

A abun da nake yi da yamma idan nayi sallah sai zan zo in ci abinci da yamma. Bayan naci abinci na ƙoshi saboda haka sai in zo in ɗaga ƙarfe. Gym nake yi da yamma kafin nayi bacci. In nayi gym, nayi nayi zan yi kamar na awa ɗaya ko awa biyu haka. Shi kuma dama abinci dama, zan ci dama ko na mintina kaɗan sai in zo in ci ƙarfen da yamma. Idan naci, naci, naci sosai sai in zo Bayan naci ƙarfen sai in je in yi wanka saboda daman jiki duk zai ɗan gaji Da ƴan wasu abub. So idan na je, idan na je na yi wanka, na dawo sai in zo in kwanta sai na fara daddana wayana. Idan na fara daddana wayana, kafin na haka zan ɗan yi kallo kaɗan. Zan yi kallo ko na awa ɗaya ne sai ba. Zan yi kallo ko na awa ɗaya kafin nayi bacci. Idan nayi kallo awa ɗaya zuwa biyu haka shikenan sai bayan wannan zan zo, zan zo zan ɗan ƙara tashi da daddare in yi sallah. Shi ma yi duka haka kafin in yi bacci da daddare ne ba. Bayan na gama komai, farko zan ci abinci da yamma, zan zo in ɗaga ƙarfe da yamma, zan zo in daddana wayana da yamma, zan zo in ɗan yi kallo da yamma. Duka dai yi a irin lokutan. Duk abubuwan da zan zo in kira. Bayan wannan kawai zan zo in yi sallah da daddare. Bayan nayi wanka nayi komai na kwanta nan dai zan zo in yi sallah da dare. To idan nayi sallah shikenan kuma ba wani abu da zan ƙara yi sai in zo in yi bacci in kwanta. Karshe abun da kawai nake yi kenan da yamma duka wannan su ne. Ban wani abu baya wuce wannan da yamma.

Ina neman izinin hutu Wajen maigidana na wajen aiki. Ina rubuta mashi letter ne ko ta waya ko kuma ta rubutu ko kuma ta email. Zan faɗa mashi ina da buƙatan hutu. Zan ce mashi gashi ina da wani uzuri babba da ya taso. Wasu abu mai amfani nake son na je na yi. Idan na mai, zai ɗauka irin kwana ɗaya ko biyu haka. Sannan sai ya duba, sai ya dawo mana da saƙon da na tura mashi. Ta wannan hanyar ne kawai nake samu nake neman izinin hutu. Saboda hutu yana da matuƙar amfani, yana da matuƙar muhimmanci a rayuwa. Kuma neman izinin shi ma yana da amfani saboda ya sa ka ba shi abin da ya kamata. Nan ne hanyar da nake bi nake neman izinin hutu gaskiya.

A gaskiya bana iya yin iwo a cikin ruwa. Saboda yin iwo ba ƙaramin abu bane, ba kowa ya iya yin ruwa ba. Sai ka fara ma iya ruwa sannan zaka iya iwo. Saboda ba ƙaramin abu bane gaskiya. Shiga ruwa babban abu ne da ba kowa zai iya yi ba. Kuma yin iyo yana da matuƙar wahala. Ni ban ma taɓa shiga ruwa ba balatana har in zo in yi iwo a cikin ruwa. Ban taɓa yin wannan abubuwan ba. Amma gaskiya ina da san watarana ko sau ɗaya in gwada shiga cikin ruwa in zo in gani ko zan iya. Saboda da gwaji aka san mutum ko zai iya ba ko ba zai iya ba. Idan na gwada shiga ruwa, ƙila daga nan zan zo har in iya yin iwo. Amma idan ban zo na gwada wa, ba zan san ko zan iya ko ba zan iya ba. Amma gaskiya ban taɓa yin iwo a cikin ruwa ba. Koma a ina ban taɓa yin iwo ba. Da ma duk iwo ai a cikin ruwa aka san an saba yi. Amma gaskiya ban taɓa yin iwo ba ni a rayuwana.

A gaskiya ni, na fi son zama a saman kujera. Saboda zama a kan kujera zai fi daɗi, za ka ɗan fi samun natsuwa. Zama a taburma a ƙasa kake duk, za ka ji ka dai amatse, in ba ka saba zama bane. Amma a saman kujera za ka ji ka, kananan haka dai very comfortable. Gaskiya zama a saman kujera ya fi daɗi. Ba ma abin da za'a haɗa bane, da zama a taburma. Kuma duk wanda bai akwai kujera, bara kaga lalle ka ga taburma. Sabida taburma, irin an fi yawan sawa a wajen da babu kujeru. Amma indai akwai kujera, za ka samu ka zauna. Akwai kujera za ka iya ka kwanta a kai, saboda shi akwai kamar pillow yake, ko kuma kamar gado ma dai yake ko kamar katifa yake. Duka shi ya haɗa abu kusan guda uku ne; pillow, gado, katifa. Amma fa zama a saman kujera gaskiya ya fi daɗi. Duk da dai taburma dai za ka zauna ka ci abinci a kai shima kujera za ka zauna hankalin ka kwance ka ci abinci shima a kai. Amma zama a dai a kujera ya fi daɗi. Sai dai, mutanen da da sun fi son dai su zauna a saman taburma. Amma yanzu da zamani yazo kowa ya fi son ya zauna a saman kujera sabida kujera ya fi natsuwa, da daɗin zama. Gaskiya kujera, kujera shine dai dai inda ya kamata, mutum ya zauna zai fi jin daɗin zama a kai. So, indai a nawa, a nawa na fi son zama a kujera. A nawa tsarin, ko kuma in ce a nawa bayani na ke nan. Zai fi mun daɗi, zai fi mun samun kwanciyar hankali. Zai fi taburman nan, gaskiya a nawa ke nan. Amma dai, bara dai ace wai shi ma taburman babu daɗin zama ba, akwai daɗi. Tun da shi, open space ne irin buɗaɗɗen waje gashi ko ina zaka saka kafafuwan ka kai wannan. Ni dai na zaɓi zama a saman kujera.